Eh gaskiya ni nafi son shinkafa, saboda shinkafa gaskiya ta fito tuwo shi tuwo kamar zai zama abincin gargajiya ne. Amma ita shinkafa gaskiya abincin zamanin ce kuma saboda zaka gan ta in ta haɗu ba kamar shinkafa da mai da yaji ko kuma shinkafa jollof. To gaskiya, ni dai a nawa tunanin shinkafa ta fiye man tuwo saboda shi tuwo abincin gargajiya ne. Dogon shinkafa yana matuƙar son ta saboda ga daɗi, ga tsafta, ga yawa, ga abun ga kuma da yawa gare ta. Zaka gan ta zaka iya, zaka iya dafa ta rabi amma tayi shekata ƙosar da ka yi. Ga daɗi, ga ƙamshi, ga walwala to gaskiya ita shinkafa tana matuƙar amfani saboda zata ƙara maka lafiya, ga daɗi da kuma za ka riƙa jin tastin dnta da al'amurra da yawa. To most especially dai shinkafa tafi tuwo guri da yawa. To gaskiya kuma uhmm wananna al, amar mai kyau ne sabida ita shinkafa tana da abubuwa guda takwas na farko ta shinkafa, za ka ji tastin dinta yana yi. Za ka ji daɗin ta, idan ka tammana ta za ka ji ta baka tastin mai kyau. Za ka ji abubuwan ta da yawa sosai sun bayyana. Shi kuma tuwo ba za ka ji wannan abun ba nashi ba saboda ita shinkafa ta daga ta wuce tuwo. Zaka ganta tsaftace a slim kuma zaka jibta ita shinkafa tamada mugun dadi amma shi tuwo bai da wannan abubuwa. To, dalilan da yasa na zaɓi shinkafa, tafi nafi son shinkafa shine na farko kanada da huwarta zata ƙara ma ƙarfi. Za ka ji daɗi. Zaka ji testin mai kyau zaka ji gardi saboda shigardin ta yama fi na tuwo, to idan kaji gardi kaci shinkafa ita ahinkafa tana da mugum yawa haka ga daɗi. Shinkafa da miya an fi yun ta a gurin bukukkuwa to shi kuma tuwo ba a yi shi a wurin bukukkuwa. To shi ya sa shinkafa ta wuce tuwo sosai da sosai. Kuma ita shinkafa ana son ta a jiki saboda tana ƙara lamura sosai kamar su ƙarfi. Saurin yin abubuwa to shi ita shinkafa abubuwan ta yawa gare su. More especially in kasa mu shinkafa da mai da yaji. Za ka ji daɗin ta sosai. Za tayi ma al'amurra da yawa. Ka ji ka ji ta da garɗi garɗin ta, da daɗi daɗin ta. To wannan abubuwan shine yaja ra, a yina na ji ina matuƙar son shinkafa a bisa tuwo. Amma bayan nan ma akwai dalilai da yawa wanda za su sa in ce nafi son shinkafa a bisa tuwo.

Eh, gaskiya ina iya amfani da kwamfuta sosai saboda abin da nake karanta a makaranta ma kan shi kwamfuta ne. To, kaga kau a duk in da zan samu kwamfuta da zan ji daɗi sosai saboda kwamfuta tana da advantage da yawa. Haka na farko za ka editing document, za ka iya creating project da abubuwa da yawa sosai. To, gaskiya ni kwamfuta ina matuƙar son ta saboda tana ayuka da dama wanda Android ko waya hannu ba za ta yi ba. To, abin da ya sa nake son in amfani da kwamfuta shine akwai project da yawa da mutum yana so zai iya yi da kwamfuta. Akwai editing da ake yi wanda dole su da kwamfuta. Akwai in kana so ka kalla movies, ki leya. To, in ka samu kwamfuta za ka iya amfani da ita sosai da sosai. To, ita kwamfuta tana da muhimmanci da yawa sosai. A wajen komfuta akwai ram da yawa akwai space da yawa wanda ita in ba komfuta bazaka taba samun wannan space din ba ko ram din ba shi ya sa su ne muhimman lamarin da ya sa nake so in yi amfani da kwamfuta. Kuma kwamfuta gaskiya abu ce mai amfani a matani haka saboda duk ma su amfani da kwamfuta zahaga suna jin daɗin processing ɗin abubuwa, su tura abubuwa cikin sauri, su ɗauko downloading ɗin abu cikin sauƙi, su sanya data cikin sauƙi, su yi amfani da ita wurin yin alamura da yawa. To, gaskiya kwamfuta abu ce mai ƙwaƙwalwa sosai wacce kowa yana buƙatar ta, kowa zai so ta saboda ita tana da sauƙin yin amfani, ga sauri, ga network. To, wannan su ne muhimman lamarin da ya sa nake son in yi amfani da kwamfuta. Kuma kwamfuta tana ɗebe kewa wurin za ka kalli fim finai, za ka kalli fina-finai, za ka iya yin editing, za ka iya ɗauko abubuwa da ita, za ka iya yin searching, za ka iya yin charging ta. To, idan kwamfuta ka tana gata tana ruɓan caji, tana da abubuwa da yawa, da yawa wanda kwamfuta gaskiya duk wanda yake amfani da ita yana jin taɗin ta sosai da sosai. Kuma ita kwamfuta abu ce mai ƙwaƙwalwa sosai wanda idan kana amfani da ita za ka yi mugun jin daɗin ta sosai da sosai. In fact kwamfuta ba kowa ke iya amfani da ita ba saboda kowa na iya amfani da ita saboda ita kwamfuta abu ce mai sauƙi. Zahaga kana kallon abu ƙuruƙuru cikinta ga sauƙin amfani, ga sauri, ga bayyana abu cikin sauƙi da sauri da kuma bada lamari cikin sauri gaskiya. To, kwamfuta tana burge ni sosai da zan same ta da ina iya amfani da ita sosai da sosai. To amma, duk da haka ina so na sai kwamfuta saboda tana yi mani abin da nake so. Ina son kwamfuta sosai gaskiya. Kwamfuta tana da daɗin yin amfani. Amfani da kwamfuta gaskiya sosai da sosai. Eh, to na gode.

Eh gaskiya, na fi son takalmi rufaffu saboda ina yawan aiki. Ina guje-guje, to takalmi rufaffi ya fi mun dadi a kowane takalmi saboda ni ƙafata ta saba da takalmi rufaffi saboda ina saboda takalmi rufaffi yana da matuƙar amfani, saboda ko wani wuri za ka, za ka ga kilin normal yake ba ka da wata matsala. Ka na iya zuwa ko ina da shi, kuma ga shi haka ba za ka samu abin da zai riƙa ɓata shi ba ko ya ɓata ma ƙafa kamar takalmi buɗaɗɗe. Shi ya sa nake son takalmi rufaffe sosai saboda ina shi takalmi rufaffe yana da matuƙar amfani a gurare da yawa. Za ka iya amfani da takalmi rufaffe ka yi gudu, ko ka je cikin taro, ko ka je makaranta, ko ka je daji, ko ka je gona, ko ka je kamfani, ko ka je wurin aiki, ko ka je duk inda kake so da takalmi rufaffe kana iya zuwa saboda shi takalmi rufaffe ba ƙaramin tasiri yake ba a al'umma. Saboda shi kana iya amfani da shi ka je ko ina da ko ina da kake so na faɗin eriyarku. Kana iya zuwa gona da takalmi rufaffi. Takalmi kamar haka sneakers kana iya zuwa gona, ka je makaranta, ka je makaranta, ka je asibiti, ka je wurin aiki. To shi amfani shi ke nan sosai da sosai. Wurin wannan gaskiya za ka ji daɗin shi. To shi takalmi rufaffe ke nan. Amma, shi abin da yasa nafi son shi zai kama ma ƙafa. In ka sanya a ƙafarka za ka ji shi ya ma daɗi sosai da sosai saboda daɗin da zai ma ma gaskiya ba ka dan bani ba. Za ka ji shi a ƙafanka ya shige ka, ya, ya yi machin ɗin ka sosai da sosai. To, shi ya sa shi yana da mugun amfani a wurin haka. Amma in kana so ka ji daɗin shi sosai, ka sa harda safa. To babban daɗin takalmi rufaffe ke nan. Shi babban takalmi sneakers, sneakers nike ke nan. Irin daɗin shi kenan wurin kaje kayo al'amuran nan kenan to kuma shi takalmi rufaffe ba inda ba ka iya zuwa da shi kamar yadda na lissafa. Shi ya sa yake burgeni.

Eh gaskiya muna da bokitai a gidanmu da yawa wanda muke amfani da su. Wanda gaskiya muna jin daɗin amfani da su. Saboda zakaga kamar muna da botiki guda takwas a gida. Botikinmu guda takwas ne saboda muna da yawa ne a gida, to kowa yana son amfani da botiki. Don haka botikanmu suna da yawa wanda duk wanda ya tashi amfani zai yi amfani da su cikin sauƙi gaskiya saboda botiki kowa na da nashi. Muna da guda takwas amma can baya wasu sun lalace an ƙara siyo wa botikai. Aƙalla dai yanzu dai sun kai guda sha biyar akwai wanda suka lalace wanda basu aiki. Amma dai wanda botikin da ke aiki yanzu currently shi ne guda, guda biyar gaskiya. Saboda botikin zai yi sosai amma idan aka zo amfani kowa na jin daɗin amfani da botikin shi saboda botiki guda takwas ne gare mu masu amfani yanzu haka already. To in kana da bokiti guda takwas za ka ji daɗin yin amfani da shi sosai. Yanzu dai bada ɓata lokaci ba, botikinmu guda takwas ne a gida kaɗai. To saboda haka bokiti takwas zai yi daɗin amfani sosai wurin ayyuka. To. To kuma kinga kaga kunga botiki guda takwas yanada amfani a ko ina dai duk inda mutum zai je zai ji daɗin yin amfani da botikai guda takwas. To saboda gidan mu mu takwas ne shiyasa ake siyo ma kowa botikin shi guda ɗaya saboda duk wanda zaiyi amfani basai yasha wuya ba kawai zai ɗauko ne yayi amfani dashi to shiyasa in kana da botiki da yawa za ka ji daɗin yin amfani yau da kullum saboda masu botiki da yawa kamar mu, kamar ni mai botiki guda takwas ina son su sosai saboda a gidanmu muna da bokiti takwas. To kuma guda takwas nan kowa yana amfani da su cikin kwanciyar hankali saboda mu muna da yawa a gidanmu. To botiki takwas dai shine yadace da mu to don haka shiyasa muke da botiki guda takwas. Amma muna, muna jin daɗin bokitanmu sosai.